Yanda nake jira line ne, na playing music. Na san line yayi dogo sosai, zan nima wajen zaunawa. Ban ba wurin zaunawa kuma sai dole na tashi in jira. Amma ni dai na san inda na gaji line zan bar line kwata-kwata. Amma dai na saba jin music da earpiece, dai na san line zai taken time. Na san wancan, dai na jin waƙa abin zai sa, ya zama mun, ya zama mun mara sa damuwa.